A gaskiya, lokacin da na kamu da mura, ina ɗaukan wasu matakai ne wanda masana lafiya suka ƙayyada wa mutane. Na misali, ina ɗan keɓance kaina sannan kuma ina amfani da magunguna domin kawo karshen wannan matsalar ta mura.

Eh gaskiya ina son kallon wata da daddare, domin kuwa kallon wata da daddare yana sa mutum ya dinga shiga wasu tunani-tunane masu ban nishaɗi.

Gaskiya ban fiye son cin abincin titi ba. Sakamakon wasu masu saida abinci a titi bai fiye samun kulawa da kyau ba, sai mutum ya kama da wata cuta.

Ina kammala aikine akan lokaci ta amfani da agogo. Saboda shi aikin da za ka yi babu duba lokaci to zai kasance ka samu saɓanin lokacin. Wani ma in kana so kayi kamar minti goma sai ka ga kayi minti ashirin.

Gaskiya, gaskiya ne na fi son gidan abinci na gargajiya wanda ake sayar da abincin gargajiya wanda muka fi amfani da shi a gida ba na wasu wuraren ba daban.

Eh toh gaskiya tofar da miyau ina yin shi ne a cikin toilet, saboda in ka ce za ka tofar da miyau a waje wani zai gani ba zai ji daɗi ba kuma inda akwai wata ƙwayar cuta wasu ka iya kamuwa da ita.

Gaskiya ne a duk ƙarshen mako ina shirya yadda za a yi na fita wajen kasuwanci na. Saboda a wannan lokacin ne nake samun lokaci mai yawa da zan yi kasuwanci na ba kamar ranar aiki ba.

Eh gaskiya ina son buɗe taga a ɗaki saboda iska mai daɗi tana shigowa ba kamar iska ta fanka ba, kuma ina son in dinga leƙe waje ina ganin abun da ke faruwa, tsunsaye suna wucewa a sama.

A gaskiya ni a kullum ina shan ruwa sama da lita biyu ko uku ma. Ya dai danganta, don gaskiya ina sha da yawa. Ina son shan ruwa da yawa.

Gaskiya ni bana tauna goro saboda ba layina bane ba. Idan cima in dena tauna goro sai ya hana ni barci.

Ina kiyaye, ina yin abubuwa da dama domin kiyaye lafiya saboda ita lafiya an ce uwar jiki ce. To haka nakan ɗauki matakai wajen neman kariya wajen riga kafi da sauransu.

Gaskiya ina share gida ƙalla sau biyar zuwa shida a rana. Tun da gida akwai yara dole sai mutum yana kula da gidanshi, yana sharewa, yana wanke wa, yana gogewa.

A gaskiya ni dai na fi son lokacin damuna da lokacin sanyi, saboda shine a wannan lokutan za ka ga akwai ƙarancin cututtuka ba kamar lokacin zafi ba.

Kai gaskiya akwai kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da maƙwabta, ba mu da damuwa tsakaninmu. Muna kula da juna, kowa yana tausaya wa kowa. Akwai riƙe amana tsakaninmu.

Gaskiya ni dai na fi son amfani da launin tawada na baƙi, saboda in na yi rubutu yana burge ni da baƙin tawada. Ma ina amfani da kowanne, amma na fi amfani da baƙi.

Gaskiya akwai kyakkyawar dangantaka tsakanina da shugaban aiki domin kuwa ma kusan ni kamar dan gata ne a wajen shugaban aiki yadda ma dai ma abokan aiki suke faɗa.

A gaskiya bana tara tsabar kuɗi, ni dai in na samu kuɗi tsaba ina amfani da shi ne wanda kuma bai zamu tuwa tsaba ba yana cikin asusun banki.

Eh gaskiya wayata tana daidaita haske da kanta idan na saka ta a cikin yadda za ta daidaita kan nata da kanta to tana daidaitawa.

To, lokacin barci dama dai ya kamata ace mutum yana rasa shi to ya kama ni gaskiya ina rasa shi lokacin bacci saboda na kawo komai akan lokaci.

Gaskiya ina son gudun fanka mai yawa kamar lamba biyar, saboda tafi bada iska da kyau. Wani lokacin kuma idan na ji iskar ta yi yawa, ina mai da shi kamar uku.

Eh gaskiya ina kallon inuwa ta musamman lokacin da nake tafiya da rana ina kallon inuwa haka ma da daddare idan ina zaune ba abun da nake kan ɗan haska kaina sai naga inuwa ta. Kana ba tana da abin mamaki in kana kallon inuwar ka.

Gaskiya ina magana da abokan cinikina ta cikin girmamawa saboda shi abokin ciniki mutum ne wanda zaka girmama shi ka bashi mutuncin shi kamar shi ma yadda yake baka mutunci kuma akwai kyakkyawar alaƙa a tsakanin ku.

Ina amfani da man shafawa mai gurguwa saboda yana sa kyan fata da laushin fata ba kamar sauran mayuka ba. Ni dai sai ni fi san mai gurguwa Stella.

Aini gaskiya gidan mu'akusan ko wani lokaci atsar ka ke yake, saboda ita tsafta tana da kyau. Kai kanka in ka tsaftace muhallin ka da kake, zaka fi jin daɗin zama a cikin shi.

Gaskiya ba kullum nake sanya belt ba amma dai ina sa shi sosai. Indai na saka kuma manyan kaya namu na gargajiya to babu saka belt.

Ina shan madara amma ba sosai ba. Sakamakon wani lokacin in na sha madarar ta kan ɗan ɓata min ciki. Ba dai kowane lokaci na ke shan ta ba.

Eh ina duba lambar QR sosai, ma ko ina duba lambar QR musamman a wajen aiki tunda kowane ɗalibi ni a matsayina na malamin makaranta mukan ɗauko bayanan shi ana amfani da QR.

Gaskiya ina amfani da wayar Android. Kamfanin ƙirar kamfanin, eh, Xiaomi Redmi ta fi.

Eh gaskiya ina kwana a ciki saboda yawanci kwana a waje bai fiye min daɗi ba. In na kwanta a waje zanyi ta tashi ne, amma a ciki nake hankali na, kwance zan yi barci.

Ina share ɗakina, ina kaiwa kimani sau wajen ɗaya sau wajen uku zuwa huɗu uku uku ma dai yafi.

Eh ina son dafa ƙwai musamman, eh yawanci nakan yi amfani da abun electric kettle don ya fi saurin dafa min ƙwai.

Eh ina zama a kan gwiwa, ina zama a kan gwiwa sosai ma, musamman lokacin ibada ma zaka zauna a kan gwiwa a wannan lokacin.

Gaskiya, hayaniya bata da daɗi in dai ina ji. Bana jin daɗin hayaniya saboda wani lokacin tana hana ka samun natsuwa.

Eh ina karanta jarida sosai mako ina karanta jarida. Amma yanzu da yake kuma zamani ya zo na fi karanta ta cikin online ba kamar ta da ba da nake riƙe takardar jarida hannu.

Eh gaskiya ina iya yin iyo kuma ina son iyo sosai. Wani lokacin yana daga cikin abubuwan da suke sani nishaɗi yin iyo.

A lokacin da na je ofis, abubuwan da nake fara yin shi ne na ɗaya, ina fara ma share teburi na sannan na zauna a kai na yi addu'o'i kafin na fara aiki.

Eh ina iya kunna wuta sosai ma. Ina iya kunna wuta. Ina iya kunnata.

Eh gaskiya ina iya zuwa gurare da wuri don bana son ma ɓata lokaci. Ina fita da wuri kamar duk abinda nasa mashi lokaci to zan je kafin lokacin.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa sosai ma, musamman lokacin da ake tinkarar bukukuwan Sallah da dai sauran bukukuwa na shekara.

Eh, idan ayyuka sun samu sun yi yawa to ina rabawa ga wasu suma domin a adaya na aikin nan. Yawanci wani lokacin aiki baya ba ka iya ƙare shi kai kaɗai.

Gaskiya na fi son tufafin auduga domin ya fi daɗin sakawa kuma ko da zufa ta kama ni yakan tsotse wannan zufa din a cikin ƙanƙanin lokaci.

Sosai ma kuwa ina iya ɗinka tufafi, ina iya ɗinkawa. Ina son yin de ina son yin hakan ma tor amma de lokaci ne bana samu amma ina iya dinkawa.

Yadda sa hannun mu yake shine ba wani me wahala bane ba. Kawai simple ne yadda za ka yi ba me wahala ba yadda kowa ma zai iya saka hannu kamar yadda muke yi ba me wahalar ƙwafa bane.

Gaskiya lokacin da nake jin damuwa zama nake na yi shuu na natsu. Domin a wannan zaman wani tunanin ne kuma yake zuwa mun ta yadda zan magance damuwa ta.

Tabbas ina iya rera waƙa musamman ina zaune ni kaɗai, amma a cikin mutane ba zan iya rera waƙa ba. Ina je zaune ni kaɗai zan iya rera waƙa ta.

Ina tafiya ne wurare daban daban ta hanyar amfani da abubuwan hawa na sufuri kamar babur, mota da kuma ƙafa ma.

Ina son yin wasan volley ball, domin yana burge ni, ina son shi sosai. Volley ball yana da kyau domin ina son motsa jiki sosai ma.

Ina iya gabatar gabatar da rahoto. Shi gabatar da rahoto in abu ya faru, nakan iya samun lokaci sai na gabatar da rahoto akan abin da ya faru.